Ni na dafa abinci kuma saboda na yi zaman makaranta, ni ke girki da kaina. Sannan na yi zaman ƙuruciya, ni kewa kaina abinci. Ko da tsohowa wani lokaci sai in yi abinci da kaina saboda ina da shagon da ke zama ni kaɗai, sai in yi abinci in ci ni kaɗai ba tare da. Na wahalar da tsohuwa ta ta min abinci, shi yasa ko wai shi na dafa abinci da kaina. Ba kalar abincin da ba na dafawa. Kuma har da litattafai sai dai na yi karatu na dafa abinci saboda yadda zan dafa abinci da kaina ko kama an tayi. Nai aure na iyalina tana kasala zan iya dafa abinci da kaina. Shi yasa ni ko yaushe abinci da kaina nake dafa abina in, ci ba sai na nemi wani ya dafa min ba. Har nai aure ma ni ke dafa abinci sai in huta da mata na, ina yi da kaina. Ba sai ta dafa abinci sai in dafa da kaina.